Gaskiya wannan ba aiki na bane. Banci kada muware abu wa kalan wan nan ba. Kawai dai ina ga yi wannan personal haka ba, haka maza ya gudu wani hoto na mai. Yaushe ya koso daya bana rubutawa.

A iya fahimta na da tunani na aiki haba bu na yi. Wanda suke da aiki su suke da hyaa. Amaka ida za ka aiki ba ka da haya. Nawa ya cika sharan ta maka aiki? Dole haka ne za ka yi shi. Yacce aka ba ka aiki haka za ka yi shi. Kada kenan ba ka da right sai dai ka zaɓi wanda kasan za ka iya yi da wanda ba za ka iya yi ba. Amaka ba ka da ikon ka ba da ra'ayin kan ka.

Gaskiya bazance ba. Amma ko babu wani taro da muke na mako-mako. Wan da ya zamana na kawai taro ne na wasu mutane, ba taron ibada gaskiya babu wani taron ko su dai ba na ba mai.

Kai idan akwai wasan da na fi son yi, gsky bai wuce wasan ƙwallon ƙafa ba. Shine favorite wasa wanda na fi son yi don ba na ganin akwai sama da shi. Gsky wasan ƙwallon ƙafa ne kawai.

Askiya idan dai maganin ku yanayi ne wanda na fi so, ko wance banda yafi mun daɗi. Gaskiya bai wuce irin weather haka ba zafi ba, ko ince ba za ra hausa. Yanayin zafi gaskiya shine yanayin da na fi so, ko kuma na ce na fi jin daɗin shi.

Eh ina ƙoƙar tawa. Dan lokuta lokuta ina amfani da application na antivirus ke nan wanda yake wanke dole ƙwayan cuta haka da ke shiga cikin waya. Hmmm ina karaya sosai.

Okay, to aikine wanda zaka shi da safe kafin baƙwai kenan, za ka fara. Zuwa ƙarfe goma za a ɗan tafi hutu na wani lokaci. Meyin wanka zai yi, meyin wanki zai yi, meyin ɗora ɗora zaiyi haka na kai da kai. Meyin bacci ma zai samu yayi. An tunda ana ɗan samun ɗan tsakani kamar na awa uku haka. Bayannan kuwa mutum zai iya dawowa har zuwa ƙarfe shida na yamma. Wannan shi ne jadawalin.

Ina tuna abubuwa da dama, musamman wanda suka faru da ni a lokacin ina da ci ina kaman yaranta ni ma. Kawai rayuwa ne mai daɗi, wasu ba ka rifirejin kome. Kome na rayuwa sai dai a yi maka. Kawai rayuwa ce wacce baka da matsalar komi.

Eh nakan kunna kusan kullum da safe zan ce ai ya zama min jiki saboda da ita muke yin aiki. Gsky ina kunnawa kusan kullum, ko ince kullum ma da safe ina kunnawa.

Gaskiya akan wannan ba ni da zabi, saboda ina kallon sirika matsayin abu ɗaya ne waje da suka fito kuma dukan su ina so. Amma idan dai ƙwaya ɗaya zan zaɓa zan yi cewa kaman iiver ko da turanci da Hausa hanta. Gaskiya in dai hakan dai ƙwaya ɗaya zan zaba ita zan zaba.

Gaskiya ina yi, saboda idan dai mutum zai duba rufe wan abu ne mai kyau. Kuma haka kuma wani bangaren yana daga cikin matu koyarwa da take a cikin addini. Idan za ka iya kamata ka rufe, gaskiya ina.

Na kula da shi yadda ya dace, na tashi zan saka abin wanke mai kyau na wanke, na sabu burosh nayi amfani da shi kuma akwai mai da ake amfani da shi ana shafa wa. Ni bana amfani da wannan mai wasu lokuta.

Ina iya wa mana. Ko in ce na sha yi musamman a shekarun baya na yarinta amma yanzu ma ina iya yi idan ta kama. Ko ka na san ka koko ina san na kwabo na abu ɗaya kiɗan nisa da ina iya amfani da shi wajen jifa.

Eh, wanda yake na dolan dole, wanda an saba da shi shine da safe bayan tashi daga bacci. Amma kuma akwai wanda shi ba an ce an saba da shi ba, ya danganta da yanayi ko me ka ji a lokacin. Amma wasu lokutan inda ya yi.

Gaskiya nafi son tsakiye-tsakiyen shekara ko ince ƙashe-ƙashe. Tun da a shekara watan takwas za a ce ƙashe-ƙashen shekara ne. Duk da dai ina son yanayi na irin watan takwas ke nan da musul da musul.

Eh ya danganta. Akwai abun da bana amfani da cokali, akwai abun da kuma bana amfani da hannu amma duka kowanne ina amfani da shi. Saboda akwai abun da za ka gyara da hannu zai fi maka sauƙi, akwai abun da kuma da cokali zai fi ma sauƙi da daɗin sha'ani.

Ko kaɗan. Saboda ni kai na ba na san hayaniya kuma ba na da ita. Shi ya saka inda ake hayaniya, gaskiya ba na sha'awan wannan wajen. Ko kaɗan ba na son wajen da ake hayaniya. Saboda ko da yaushe ina son wajen da ake a natsane.

Gaskiya akwai su da yawa, akwai su da yawa. Kuma nima na samu. Alhamdulillah na samu nisha gudu sosai daga matakin farko zuwa mataki madaidaici, wanda wannan ma nasarace.

Gaskiya inde ni ne, na sa kaina zan je waje to ina zuwa akan lokacin da yadace ne. Bana ɓata lokaci akan ko zuwa wani waje ko wani abu makamantansu, gaskiya da wuri nake zuwa. Du inda nake son naje ina son naje shi da wurine.

A'a, gaskiya ba kullum kullum ba, sai dai lokaci lokaci. Mafi yawan ci dai weekend shima da safe ne. Amma ban da shi gaskiya kusan ba za su ba da dama ba amma weekend kowa mafi yawanci mutane suna hutawa.

Nakan kaiwa sau huɗu sau biyar wani lokacin fiye da haka. Amma akwai lokacin da za a zo ko sau ɗaya ma bana amsa ƙira in dai a aiki ne. Ya dai danganta da yanayin ranan. Hmm.

Gaskiya babu ƙwayar ɗaya taƙamamme sai yayi zuwa zuwa ya ke yi. Ko lokacin da za ka tashi ba ka tunanin za ka yi, sai yayi yazo. Lokacin da kuma za ka tashi dama ka san da shi. Amma lokaci-lokaci ina yi gaskiya.

Eh, wani lokaci da ƙarfin lokaci hankali ya dai danganta da irin mode din da mutum yake ciki. Saboda duk yace muryanka yake baya da ƙarfi sosai. Idan kana cikin fushi dole zai yi ƙarfi. Daya duk magan ka yake da ƙarfi idan kana cikin natsuwa dole za kaji magan ka ya yi ƙasa amma na wu gaskiya baya da ƙarfi sosai.

Eh, ina sha lokaci lokaci kamar na lemu da kankana haka. Ina shan ruwansu na kuma rage saboda suna ƙara lafiya. Sinadaran amfani a jikin mutum.

Eh, ya danganta da abin da nake yi da wayan da kuma muhimmancin shi da tsahon lokacin da zai ɓata. Amma aƙalla a kowane wuni ina kalla fiye da awa goma haka. Ina kalla fiye da awa takwas zuwa goma a cikin awa ashirin da hudu kenan. Saboda kuma na wasu uzuzurukanne ne da bacci da dai abubuwa na hutawa rayuwa.

Ka ihu, daɗi sosai ma. A iya matakin da ni nake kai a yanzu zan ce "eh". Amma wanda yake a mataki sama da nawa zai ce "a'a". Wanda ma kuma na shi matakin bai kai nawa ba ma shi ma zai ce "eh". Amma ni dai gaskiya suna da daɗi sosai.

To, ina kare kai na ne ta hanyar amfani da magani da kuma net gidan shi kenan. Da sauran hanyoyi na kare shi kamar mosquito da dai sauran abubuwa dai da ake amfani da su don neman kare.

Eh, nakan shiga lokaci lokaci. Da zaran ya kai matakin a yanke shi, ana yankewa kuma ana gyara shi saboda ai dama shiba abune mai kyau kafa shi. Eh, ina shiga sosai.

A gaskiya dangantaka ce mai kyau. Duk da ba dangantaka na jini amma, addini da zamantakewa na mutunci da mutuntawa ya haɗa. Kuma ana, ana da dangantaka mai kyau, da fahimta mai kyau, da alaƙa mai kyau a tsakani. Wannan shi.

Ina sasantawa ne ta hanyar jin ƙorafe-ƙorafen juna da jin jawabi daga bakin juna. Tananne ake samin inda matsala yake daga sashen tata.

Alhamdulillah, an gode Allah. Ana samu ba laifi. Ana samu ba laifi. Gaskiya ana yi sosai sosai, sai dai godiya.

Ba ko da yaushe ba. Yakan daina faruwa ne bayan sati sati ko wani dai lokaci mai ɗan tsawo. Hmm amma ba wai kullun kullun ba kuma ba akai akai ba. Sai dai bayan lokaci bayan lokaci.

A'a, gaskiya ba na yi, asali ma ba na yi magana a cikin bayi. Gaskiya ba na waƙa a wajen wanka, ba na yi saboda ya saba da tawa al'adan. Hmm, gaskiya ba na yi.

Babu wasu keɓaɓɓun kaya da ake amfani dasu domin aiki. Kawai dai kana rigasu yanka saka waɗanda kai da kanka zaka ji daɗin hanshi dasu. Shine ma babu wasu keɓaɓɓun kaya da aka maida su akawaresu su domin kawai asasu a.

Eh, ina saka wa. Amma ba koda yaushe ba. Ina saka wa lokaci lokaci na mussaman kamar sallah, zuwa masallaci juma'a da dai sauran su. Amma suba bana saka lokaci ko da yaushe. Wannan shi ne.

Ina mafarki amma ba kullum ba. Ina yi lokaci lokaci, musamman kamar weekend haka Asabar da Lahadi. Amma ba kullum ba.

A'a, gaskiya ba na iya ɗinka wa. Ni ba tailor bane ba. Amma idan ina da buƙata ina kaiwa inda ake ana yi min. Amma ni bana yin dakai na.

A'a, bayabo de ba fallasa. Ba za a ce ya yi ba, ba za a ce bai yi ba. Amma yana da shi sama sama, amma ba sosai ba.

Siyafiyar da za a yi tafiya na shine Shika, eh, tuwo saboda yana daga cikin abin da zai iya kwana biyu uku ina ci ba tare da na nuna gajiyarwa ba. Amma ba zan je wani guda ina ci shinkafa ba. Na siya tuwo na fi so.

Eh ina ji. Amma fa ba kullum ba saboda ba na da shi. Sai dai idan na so nayi wannan aikin. Amma ba kullum ba shi ma lokaci lokaci dai na ina ji.

A'a, idan na ce ina yi nasokaina gaskiya banayi kwata-kwata ma. Ba wai ko sama-sama nakeba a a kwata-kwata nema bana yi wannan dai ita ce amsa?

Kai gaskiya ina son yin haka taushe amma da kifi ba nama ba. Shine February sub dina da nafi so.

Eh, da na ci. Amma daga baya na daina ci. Sakamakon ulcer. Gaskiya, yanzu bana cin abinci mai yaji, kwata-kwata a daina ci. Amma a baya na ci. A baya dai zan ce na ci amma yanzu na daina ci gaskiya.

Hausawa dai suna kawo magana suna cewa baƙonka annabinka. Ina tarbar baƙo kamar ɗan uwana, ina ba shi magana, ina mutunta shi, ina kula da shi, ina hidimta mai, ina nuna mai karamci.

Bandamu da kallo sosai ba, amma ina kallon Hausa Season, sai Nigerian fim, sai adventure na America haka, fena-fenan adventure, yana kallo sosai sosai.

To ina rataye shine kan durowa saboda wasu lokutan zan bukata, wasu lokutan kuma wani zai bukata. Idanna rina shi inda wani bazai gani ba, da matsala amma idanna ajeshi dummai bukata innazoya duba wajen anan yake, zai ganshi ga rataye.

Ina nema izinin hutu ne ta hanyar rubuta afilikelleta. Domin ina so in huta amma ina kekkewar uzuri wanda zai bani damar a fahimci cewa fahimcin abani dama idan na je na huta. Wannan shi ne.

Kai ina iya bada barƙwanci sosai, musamman lokacin da nake cikin nishaɗi da farin ciki. Yanayi na, yana ciki, yana yanayi mai kyau. Ina bada nishaɗi sosai.

Abin ya zama jiki, ya zama musabu. Na saba kullum da safe idan na tashi kafin na fita, sai na yi sha shaye. Inda ya dace na yi mofin, na yi mofin. Zan iya cewa kullum ina tsaftace shi sau biyu da safe sai da kuma yamma.

Eh, abincin gargajiya babu wanda ba na ci. In ka haɗa da tuwo, dafara da masa, masa waina kenan, sai kuma dambu da dai sauran abinci cikan na gargajiya duk ina ci babu wanda ba na ci a cikinsu.

Eh, gaskiya ina da tafiya da sauri sosai, musamman idan ina da wani uzirin wanda yake a gabana. Ko da ba na da shi, bukata na idan na fita abin da ya fidda ni inje inyi shi. Gaskiya ina da tafiya haka da sauri sosai.

Ina yanke duwatsu sati sati, me sa da ranar Alhamis haka. Musamman, musamman ranar Alhamis. Ina yanke wasu daya sati.

Ta ya ba zan iya sanin kuɗin wuta ba saboda ba bill bane ba. Wuta ne na yi take nan. Iya amfanin ka, iya abin da za ka ci. A lokaci na ka yi amfani da shi a lokacin yake zai yi. Idan ka kashe abubuwa, dole za fitta ɗaki. To mu wuta muke amfani da ita. Shi yi sa ba zan gane nawa ne a wuta ba, sai dai na yi amfanin da ake da ita ne a lokacin. Annan ne za ka fahimci yawan amfanin da ake da ita, yawan abin da za ka samu.

Eh, an haife ni a shekaru ta dubu ɗaya da ɗari tara da tas'in da tara sha biyu ga watan Afrilu, twelve April nineteen ninety nine. Wannan shine cikakken ƙwanakin haihuwa.

Ina tsara ayyukana ne cikin sauki, ta yadda nake hana sabon sauki wajen ayyukata su. Ta hanyar sauƙaƙawa, kai na raba bugu, sauƙaƙewa da wajen riƙa masu yawa. Idanun na saita shi ta yadda zan samu dama a cikin su fidda lokacin da yana da.

A'a, ba na ƙetara ƙafar kowa saboda babu kowa tare a inda zan zauna ban yi hayya da ƙafar shi da zan ƙetara. Gaskiya ba na ƙetara ƙafar kowa. Wannan shine.